Kana amfani da mataimakin murya? To a gaskiyar magana ni bana amfani da matemakin murya. Domin kam in har ina amfani da mataimakin murya, to da yanayin magana ta za ta rinƙa sauyawa. Amma da yake abun ya kasance yana nan yadda yake ne kamar yadda aka tsaga ni aka samun muryana ma'ana tun ran gini tun ran zane yadda aka halicce ni kenan to murya na yana nan yadda yake. Bana amfani da mataimakin murya domin in daɗaɗawa masu sauraro na ko in sauya yanayin murya ta domin in ingana ƙawata wani abu domin in ga cewa na kai ga wani mataki wanda haka ɗin zai iya haifar da rashin sanayya na hakika nin wane ne mutum a zahiran ce don haka yake da matuƙar kyawu da mafi amfani a dai tunanin ɗan adam in har yana yin tunani ɗin da kyau, ya yi magana da muryar sa ta asali. Wannan shi zai sa mutane su yi mai sanayya ta hakika. Sa'annan kuma za su iya ba da wani bayani a ga dangane da shi karan kansa. Domin kam amma idan yana sauya murya, yana amfani da abun da yake taimakawa mutum gurin yin magana. To zai kasance daga baya ko da ya je wurin guri yana magana za a ce sam bashi bane wannan. Domin kam yana amfani da mataimakin murya. Mutane ba su iya tantancewa ga hakikanin muryar sa ba kuma ga wacce ba muryar sa ba ce. Yana amfani da mataimakin murya ne. To shiyasa kome za ka yi, ka yi shi da kyau domin ƙawatawa da ingantawa da kuma kare mutunci da samun tabbaci cikin duk abun da kake gudanarwa. Wannan shine dangane da yin amfanin mataimakin murya da ake magana akai.